Yadda sahannun mu yake, yadda sahannun yake munayin sa da birone inda muke yin sigineci, mu zana sigineci kamar yanda aka tanada awaran haka muke yi mu zana signature awaran.

Sau ɗaya na ke kallon madubi. Ina kallon madubi ne yayin da na fito daga wanka ko kuma yayinda nakeso naga ya yanayin idona yake ko fuskata bacin na yi, ku shafa mai, ina ga sau in saita hulata. Ina tsayawa, in kalli madubi ko kuma in ga yanayin shim mannan da na shafa. Ya manyawa ko bai manyawa, badi biyu yadda yanayi na yake sai in kalli madubi in tabbata.

Lokacin da ruwan sanyi, lokacin da ruwa yake ruwa ina ƙoƙari na gana fake domin kada ruwan ya jiƙani, ya sa mun mura. In ina da ambrela ina saka kunna ta na shiga jikinta domin kada ruwan nan ya jiƙani. Abin da nake yi nan ko na fake, ko na ga nai ƙoƙari ba ku ka tana sha ruwan ba.

Eh ina da sa hannu a saƙonnin mu, musamman ma a ce saƙonnin da gani ya fita to ina da sa hannu a cikin sa. Ina da sa hannu a saƙonnin mu sosai sosai sosai.

Ina ma-- ina magance damuwa don, damuwa ta wurin aiki ta yanayin da aka tsara aka magance ta. Shi ne yanda ake magance damuwa a dukkan wurin aiki, ta yanda aiki ya tsara, yana magance ta haka nake magance wa.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shi ne ka samu jari da kuma wadanda za ka yi irin kalan kasuwar da kake so.

Ina ƙoƙari na ga na sha magani, na ɗauki duk wani hanya da ta dace na maganin murannan in sa face mask in sha magani in daina in ƙaugacewa ruwan sanyi dakuma wani abu da zai karamin muran nan abinda nake kokari naga nayi kenan.

Eh muna yin wuta da itace musamman a lokacin da azumi da lokacin Sallah da kuma lokacin idan za a yi girki me yawa to muna kan yin amfani da itace muyi wuta da shi.

Eh ina, eh ina juye barkono miyaji. Eh ina juye barkono miyaji saboda ni ma abincin sanyaji ne, da haka ina yi masa, nakan sa shi a abincin da yi wa maha'inci lokacin da nake cin abinci.

Sau biyu nake goga da safe da daddare nake goga. Ba tuna goga da makilma, ina goga da asuwaki. Sau biyu nake goga haƙora.